An, ina da sa hannu a saƙonni. Musamman idan saƙonni suka kasance wanda suka biyo ta hannuna dan in in sa hannu kamin ya je ga shugaban inda nake aiki. To tabbas ina sa hannu a saƙonnin mu.

Eh ina son karanta littattafai, musamman littattafai waɗanda suke koyar da ilimi na rayuwa, kaman littafin addini wato kaman namun musulmai kenan Kur'ani, sa'annan kuma da wasu littattafai wanda suke koyar da yadda mutum zai gudanar da rayuwarsa da kuma alaƙarsa da jama'a.

Eh, ina cin tafarnuwa amma idan ya kama, amma kuma haɗiye ta nakan haɗe tafarnuwa don gina jikina da ƙaramin lafiya da kuma kiyaye ni daga wasu rashin lafiya musamman na sanyi, don na san ita tafarnuwa tana maganin sanyi. Sa'an nan kuma tana da amfani ga wurin gina jikin ɗan adam.